Ina, kiɗoɗin da in ke so, ina son kiɗin yaren mu wato gbagi kenan. Domin suna harkan gargajiya akwai dadin ji a kunne. Banda ita kuma su Afrobeat na Najeriya. Gaskiya mu Najeriya mun fara, mun fara kalma duniya, kalmasa duniya. Domin wakokin zunzun yana zuwa da nesa ake jin shi a ko ina ko wata gefen duniya. Ba wurin da za ka je ba aka ji ana, ana buga wakan Najeriya ba wato a Afrobeat din kenan. Banda ita kuma ina ɗan ji wakokin yan, eh, wakokin yan Amurka. Eh, suma suna ƙoƙari amma kalmomin su wasu ban, ban ji kalmomin su. Amma a ciki dai in ce da na fi so ji shine Najeriya da na yare na wato gbagi.

A arewa dai akwai zafi. Ina nace zafi ba kadan ba. Masamman daga watan uku aka zuwa nan da watan biyar. Zafin kai ba, ba ina zan yi baya na ya zafin yake. To fanka da dole ne wannan. Dole ne wannan. Ina cewa inda nine yake yanzu ina da fanka kashi uku. Akwai fanka mai amfani da batiri wata ake canza shi a turanci rechargeable fan. Akwai wanda muke amfani da wuta. Ɗaya a cikin ɗakin zama, ɗaya a cikin ɗakin kwanciya mai amfani da wuta kenan. Sai rechargeable ɗin ina falo. In zan yi barci zan ɗauke shi in kai shi cikin ɗakin kwanciya. Ga ra sanyi ba wanda yake son zafi. Kowa na neman inda zai samu sauƙi ne. To fanka dai gaskiya gidaje daɗɗa ya ne yanzu ba zaka gansu da fanka ba.

Aikin gida gaskiya eh, ba zan ce ga wanda in ke kullum ba da main ina yin aikin gida daban-daban. Ni ɗaya dai kowani rana kame in tafi aiki ina tashi sai na wanke sai na share ɗakuna saboda ƙuran yake yawa. So ban so in dawo aiki daga jiya sai in taso wai ina sharan ɗaki ko ina gyaran wani abu. So wato na fi so in share ɗaki da safe sai wanke wanke kwano ne amma gaskiya akwai kyau yin wanke wanke kwano ne. Eh banda shi kuma ina gan ba wasu aiki da yawa haka saboda ni kaɗai in ke zama a gida. So ban da wasu aiki da yawa.

Rubutuna yana da kyau. Indai mun, dun abun da na rubuta mutum zai iya karanta. Koda shi ke na yi wahala haka mun rubuna yi haske har mutum ya iya samun damar karantawa. Nan suna lokacin da in ke makaranta a sakandare kenan, na rubutu teacher ma wallahi basa iya karanta. Se su cemun gani na san abu, ina da kwakwalwa amma rubutuna kai bai yi kyau ba. Yaka mata in gyara rubutuna to haka daga baya nan, danda baya na zo in na a katasha makaranta, sa'an ce in zo na, ina ƙoƙarin na ɗan fi, ina ɗan ƙoƙarin na gwada ma kaina na tu, ina koya ma kaina, ina bin ɗaya ɗaya, ɗaya ɗaya har na zo rubutuna zai haske mutum zai iya karanta.

Wato sallan igiya shine ake ce dashi skipping rope ko the trenching. Sallar igiya kaskiya a lokacin da an ƙaremi dai na iya sallan igiya amma daga baya ƙasar mu tana girma ma akwai abubuwa da suke canjawa. Yanzu gaskiya zan iya amma ba sosai haka ba. Ko na yi ma bazan deliver ba. Tak ba tak in zanyi sallan ma ba zai wuce ashirin ba maybe a bari shi a goma sha biyar ko goma haka shine zan iya yi sallan igiya.

Kan kin zuba shara, na yi ajiye wani ƙaramin roba a waje da leda, da in na yi sharan ɗaki sa in kwashe sa in zuba. Ina ajiye shi tunda ni kaɗai ke zama a gida. Yana kai min kusan wata ɗaya ka min yi cika sa in ɗauka in kai wurin da gwamnati suka yi mana, wurin da a ke zuba da shara. To a wurin ke zuba da shara na.

Gaskiya ban son hawan matakala. Na fi son hawan lift domin lift yana da sauri, ko da shike yana da abuwa da ba shi da kyauta bane wuta. In aka ɗau kyauta yanzu mutum zai maiƙale. Amma na ga matakala kuma shi dole ne ka hau amma akwai gajiya. Yana sa mutum na gajiya da sauri. Amma in ka zo ka saba za ka gan ma duk a cikin gyaran jiki ne abun. Amma ni in ce in zaɓa gaskiya ne zan zaba lift. Zan fi son in hau lift fiye da matakala.

Tirare gaskiya ina son tirare ba kaɗan ba. Ina gama tin lokacin da ina primary sch-- no ba primary ba, tin da na shiga secondary school. Tin na cin lokacin na fara amfani da talari. Ban son wari. Domin gaskiya ba kyau a cewa ka shiga jama'a ahaka, a gan kana wari. Banso da ka yi kamshi. Kai dai haka kana kamshi mutane suna jin daɗin kai suna cikin wai kana, kana yawan jama'a wari. Ba kyau, ba abun mai kyau bane. Ya kamata dai a ci dai, da wurin da ka shiga dai a cika. Ga wani ya shiga, dan nisa ma an ji kamshin tiraren ka san ka! Ga wani ya zo tirarenb ka ya bambanta ka. Tiraren ka ya san zuwan ka.

Gaskiya ban son cin abincin titi. Abincin titi ke sa ni in ta ji ƙyama. Ina gan kamar akwai ƙazami a dafawa abincin titi. Wasu ba sa amfani da ruwa mai kyau, wasu ma tukunya ba sa wanke tukunya da kyau. Ƙasa abincin titin nan babbar mutum ya san iya hasu kai zai kai dufawa. Shiya sa ban sa kai a harkar abinci titi. Na gommace in dafa abinci na inci. In ya wuce wai in saya lemu in sha ko in saya biskit inci ta gaskiya ban cin abincin titi.